Wadannan kafofi, wata labarai da muke amfani da su shine waya. Ina amfani da waya kuma ina amfani da me ake kiranshi kwamfuta.